Eh ina zuwa aiki akan lokaci. Ina zuwa aiki sosai. Lokacin da aka sa mana bama tsallekewa dan saboda bin doka. Eh muna bin doka muna zuwa aiki akan lokaci sosai ma. Eh hakane.

A murya ta bata da ƙarfi sosai. Muryata tsakatsakiya yake, kuma ba a hankali sosai ba, ba kuma ƙarfi sosai ba. Ina tsakatsakiya ne. Tsakasaki ne. Tsakasaki.

Tab ai gaskiya muna yi sosai da sosai. Kullum ma, ba dare ba safe ba yamma ba rana dukka muna yi. Muna yi, ai shi ƙariya ne sosai addu'a. Addu'a ƙariya ne ga addininmu ma ga musulmi. Ƙariya ne sosai, yakan kare mu a ko ina. Duk wani harkar mu na duniya da na lahira muna yin addu'a eh saboda mun san muhimmancinta sosai.

Ba sosai ba, muna ɗan dai jurewa kaɗan kaɗan amma in sosai ne, zai dame mu sosai. Masaman ga wanda yana da cuta ta olsa, ba zai yiwu ma shi ba. Cutar olsa ba zai yiwu ba. Muna jurewa da iya dai dai gwargwado.

Jakarar wutar kuɗi ba ta launi. Kowane irin mutum yana so zai amfani da shi. Ja ne, fari ne, kore ne, ko wane irima muna amfani da shi.

Eh muna kiyaye lafiya ne, muna bin dokoki diyawa, bama kusantan abin da zai kawo mana cikas a lafiyar mu. Duk abin da aka hana mu muna kiyayewa, da shine muke kiyaye lafiyar jikin mu.

Eh ina yi. Duk lokacin da na gajiya ina yi. Duk lokacin da na gajiya, zan zo in huɗa in yi bacci da rana. Haka ne. Na gajiya ina yawan ban gajiya ba.

Eh shima ina iya wa. Zan iya tsallen agiya sosai. Zan tashi sama in bada meters ma di yawa. Zan tashi ina yi.

Gaskiya mu dai a-a- adinance dai namu, mun fi son Juma'a. Ranar Juma'a ta fi kowace rana, eh, kyau a cikin mako. Eh, mun fi son Juma'a sosai saboda ita ce baba rana, ka kau ga falala ce.

Ina cin abincin dare kamar karfe bakwai zuwa, bakwai zuwa takwas na dare munayi, munaci. A gidanmu haka muke cewa dasu.

Eh anan mun yi, mun fi son wannan Facebook da WhatsApp. Facebook da WhatsApp shi muke so. In ka tura saƙo yana tafiya da wuriwuri sosai.

Eh ina tafiya da sauri sosai, sosai da sosai. Daga nan na tafi wajen kilomita biyu zuwa kuma ina iya zuwa da ƙafa. Inda lafiyata ne zan tafi.

Eh ina son fure. Akwai wani fure da ake cewa da to, da harshen turancin ana ce dandidion, dandilion. Na fi son fure, furen dandelion yana yin kyau sosai. Eh, idan ina ganin fure na dandelion yana min kyau sosai.

A'a da safe, da safe ai mutum yaje yayi exercise ya samu ƙarfi sosai. Safe yafi, da yamma mutum ya riga ya tafi aiki ya gaji toba wani action.

Ya dangana ga takardu aiki ina ajiye shi a gida, in a gida ne har wurin da ba'a taɓawa in kuma a office ne ina ajewa a cikin drawer ko locker.

Eh ina buga rubutu da sauri sosai ma ina yi. Zan iya yin rubutu da sauri. Zan iya. Haka.

Eh to, saidai diyawa ne amma nafi son apple dai. Apple dai, inaso apple sosai. Eh shi nafiso sosai.

Eh ina shaƙata lokacin hutuna ina zuwa wuraren da ban taɓa zuwa ba. Kabade idan na samu zan yi ziyara a wurin da ban taɓa zuwa ba. Zan kai ziyara ko in bar gari ma ko in bar ƙasa ma. Eh in je nhuta ndawo.

Eh, muna kulle ƙofa sosai dan saboda gudun ɓarawo. Kar ɓarawo su zo su shiga gida su mana ɓarna shi yasa, muna kulle ƙofa.

Eh muna rabawa. Muna rabawa mutane sosai. Muna basu suma suna bamu. Haka ne muna yi.

Eh, abun da yake sa iyi dariya idan naga abu dariya sosai. Duk wani abun da ina gani kawar irin abu na barkwanci barkwanci haka ina gani, zan iya kansane dariya. Ina yin dariya sosai haka ne.

A muna zaune lafiya, shi babba mu ƙanana muna bin doka. Diddokanda ya bamu munabu duk aikin daya bamu munayi. Muna zaune lafiya ba faɗa ba fushi ba komai.

Rubutu na yana da kyau sosai da sosai kuma ana gane wa, hmm ana gane wa sosai, yana da kyau ana gane wa.

Eh muna yi, muna yin wuta da itace musamman lokacin biki ko na suna ko na aure ko ma na community haka unguwa. Dole sai an yi amfani da wuta don saboda yana cin abu da yawa.

Ina ba da ra'ayi a aiki na kan a kula da aiki a zaune lafiya, a bi doka a zaune lafiya. Ina gaya musu duk abin da doka yazo kar a tsalle ke doka, a bi doka a zaune lafiya ayi aiki cikin lafiya.

Eh muna da katin kasuwanci sosai wanda mun yi registering, eh a gwamna-- a gwamnatacce mun yi registering. Duk abin da muke sau da na kasuwanci gwamnati ta sani kuma muna biyan haraji.

Umm, na fi son shayi dai haka, shayi dai haka normal. Shi ne natural tea ana cewa da turanci. Shi na fi so akan kofi, umm.

Eh, ina yi. Ina iya sabon tasharashin kwamfuta sosai da sosai. Ina iya kwamfuta. Ina iya hade-hade a kwamfuta hada-hada. Komai na iya, ina yi. E.

Ina amfani da WhatsApp application, ina amfani da Instagram, ina amfani da Facebook, ina amfani da X wanda aka fi sani da Twitter. Duk waƴan nan ina amfani da su dan isar da soƙo, saƙonni kala kala, da kuma email, da kanshi shima ina amfani da shi.

Muna bikin ranar haihuwa ne bisa ga al'ada. Akwai na al'ada, akwaina zamani. Tona al'ada munayin kiran mutane ne muyi fatiha da asuba a cikin masallaci. Toda rana kuma za'azo aci abincin rana a watse, maza da mata duka.

Eh toh! Sau di yawa gaskiya, ba iyaka. Dan in ba intanet ma ba zai yiwu ba. Ba na jin daɗi. Duk ranar da an ce ba network ya ɗauke ma, na shiga wani mawuyacin hali. Na tsawara komai movement na rayuwa da makiyayin motsin rayuwan nan. Sai dai intanet, idan ba intanet ba zai yiwu ba.

Muna aiki tare da ƙungiya ne muna bin dokarsu yanda ya kamata. Dan kowanne aiki akwai dokoki, sai mun karanta dokoki in za mu iya zamu sa hannu in ba za mu iya ba zamu bari haka. Muna bin tsare-tsare aikin sosai yanda ya kamata.

Muna amfani da mai ne Vaseline, inda mai na shafawa ne. To idan kuma mai na miya ne, muna amfani da mai normal haka farin mai.

Eh mu idan, idanun mu yawanci black ne. Ko abin nan baki ne, baki shuni shine mu ke, shine mu ke da. Hmm.

A lokacin da babu wutan lantarki muna amfani da lanta ne, wutan fitila muna amfani da shi muna kunna ko kuma in a kauye ne muna amfani da kyandir ne. A nan da yake muna birni muna amfani da wutan solar ko kuma wutan wannan muna amfani da shi lanta.

Idan mai cutarwa ne ina so ro? Eh ina so ro idan mai cutarwa ne ina so ro, in kuma ba ya cutarwa ba bana so ro. Ya dangana ga yanayin kwari ne. Akwai kwari mai cizo muna tsoron kwari mai cizo, wanda ba ya cizo kuma ba mu jin tsoron shi.

E ina son karatun littattafai sosai. Ina yin research da dama, ba dare ba rana, ba safe, ba yamma dukka ina karatu. Dan mutum ne mai son jin labari.

Buri na a aiki shine in zama mutumin kirki kuma in zama babba a wurin aiki. A ga kokarina a bani, a ƙara mun matsayi in zama babba kuma in yi adalci. Shi ne ɓuri na.

Eh, ina sha sosai, ina sha sosai da sosai. Matsaman akwai na, na lemun zaƙi wanda na ce orange da kuma su pineapple duka ina so muna sha.

Zan zauna shuruuu, in futa, in bari. Bazanyi magana da kowaba. Ni kaɗai zanje in zauna in kebe har saina shiga seti.

Ina taimakawa mutane a ɓangarori daban daban. Akwai ɓangaren bada ilimi, ina ilmantar da su. In ta kuɗi ne ina basu taimako, iya gwagwado, in ta wani aiki ne, ina taya su aiki ne sosai. Ina taimakawa mutane sosai.

Eh so da yawa wani lokaci kuma kadan. Idan aikin yana da yawa ne wani lokaci ana ƙira na so goma zuwa sama. Idan kuma aikin baya da yawa ko so biyu ko uku ma ina yi haka. Ya dangana da yanayin aikin ne shima. Aiki yakan zo da wahala kuma yakan zo da sauƙi haka.

Eh haka muna hutawa sosai. Eh sun ce akwai masu mana gurin cin abinci za mu je restaurant ko kuma wajen gidan zoo, da na ce wurin dabbobi za mu je muyi kalle kalle mu huta.

Eh ina raba ayyuka ga wasu, musamman idan aikin suka mun yawa ina bada ayyuka ga wasu don sabada su tayani. Eh mun rarraba aiki saboda aikin ya zo da sauki, mu gama da wuri.

Eh ina son gidan abinci da yawa a Maiduguri inda nake ina fi son Hebron. Akwai wani gidan abinci da ake kiran Hebron. Na fi son Hebron sosai don abincinsu yana da daɗi sosai. Eh a baya ma na faɗa. Na fi son Hebron. Eh.